Wasan da na fi so yin shi ne wasa na kwallo na ƙafa. Domin ya kasancetun ina ƙaramin na buga wasan kwallo na ƙafa. Kuma wasan kwallo na ƙafa yana da matukar amfani ta wajen exercise. Shiyasa ina son bugawa. Tun ina yaro na tashi ina buga wasa.

Shagon da na fi zuwa shi ne shago na aski. Umm ina aski kowani sati saboda haka na fi zuwan shagon aski. Na gyara gashina a can.